So nawa kake share ƙura? Wannan ko ya danganta da ƙuran da yake gidanka ko kuma ƙuran da yake jikinka, shine ake tambayan ka. So nawa kake share shi a rana ko kuma so nawa kake share shi in kana da shi? Duk lokacin da ka ga ƙura kake sharewa ko kuma kana da takamaime lokacin da kake share ƙuran. Shine ba wannan abun ke nufi so nawa kake share ƙura, so ɗaya tun ka share so da safe shi ke nan ko kuma za ka share da safe, da rana, da yamma ko kuma a duk lokacin da ka ga ƙura kai dai kana sharewa ne kawai. Ba ka da wani takamaime lokaci ko kuma so nawa kake yi.

Kana tafiya da sauri. Ma'ana lokacin da kake tafiya kam kana tafiya da sauri ko a hankali kake tafiya. Sabida kowa da yanayin da yake tafiyansa, kowa da yanayin halittansa. Wani dama a can sai kaga kullum yana tafiya cikin sauri sauri duk inda ka ganshi. Wani kuma yana tafiya a hankali a hankali. To kai ana tambayan ka kana tafiya da sauri ko kuma a'a? Sai ka zo ka yi bayani, ya yanayin tafiyanka yake. Tafiyanka da sauri sauri ne ko kuma a'a tafiyanka a hankali a hankali. To wannan ya danganta da yanayin halittar mutum ne, kowa da irin yanayinsa. Wani zaka ga yana tafiya da sauri da sauri, wani zaka ga yana tafiya a hankali a hankali.

Kana son zama ko tsayuwa? Wannan yana nufin kai kam kana son ka ringa zama ne kullum ko kuma ka fi son ka ringa tsayuwa wani lokaci, wani lokaci ka zauna. So wannan ya danganta. Idan mutum yana aiki ne da ya bukati ya tsaya dole yayi ta tsayuwa. Idan kuma aikin na zama ne to wannan kuma dole ya zanna. Idan kuma babu abin da yake yi, ina ga ya kamata ya zauna saboda ya huta saboda idan kana ta tsaye za ka gaji, ƙafafuwan ka ma za su gaji. So wannan ya danganta ne da wanda mutum yake yi. Amma dai wannan yana, ana ni kan de, atawa na fi son in zama. Zaman ya fi tsayuwan gaskiya. Amma kuma wani zaka ga shi kullum kullum yana ta tsaye kawai. Shi kuma tsayuwan ya fi masa zama. So wannan yana nuf kana fi, ka fi son, kana fi son zama ko tsayuwa?

Wane app kake amfani da shi don saƙonni? Wannan yana magana ne. Wane app da wane app kake da shi a wayanka kuma kake amfani da su don tura saƙonni? Da WhatsApp kake amfani da shi ko kuma da Facebook ko da Messenger ko da Twitter ko da wane app kake yi shi?

Kana sa turare kullum? Kana sa turare a jikinka kullum in zaka fita? In ka yi wanka kana sa turare? In kana gida kana sa turare? Ko kuma kai ba abokin sa turaren bane? Wannan yana nufin, kai kullum kana saka turare a jikinka? Ko kuma a'a turare na ma illa? Dan wasu turare na musu illa. Wani in ya sa turare yana sashi mura, wani yana sashi ciwon kai. To kai ana tambaye ka kana sa turare kullum ko kai kuma a'a so ɗaɗaye kake sawa ko kuma sai zaka fita kake sa turare?

Kana yin addu'a kullum, wato ana tambayanka kana yin addu'a ko da yaushe ko kuma addu'a ba kullum kullum ba. Idan kai musulmi ne kana yin addu'a kullum sai ko su baya kai sallah. Idan kai ba musulmi bane kana yin addu'a kullum ko sai ka je coci. To wannan dai ya danganta. Idan mutum mai addini ne ya kamata ya dinga yin addu'a kullum kullum saboda addu'a yana da kyau, yana da tasiri a rayuwar ɗan adam. Addu'a kam ya kamata kullum ko kana cikin bacci ka ringa yi. Addu'a abu ne mai kyau sosai dai kamata mutum ya ringa yi kullum kullum ba wai sai kana da wani lokaci ko kuma za ka ware wani lokaci ba.

Yaushe kake cajin wayarka? Da wane lokaci kake cajin wayarka? Kullum kullum kake cajin wayarka, ko da safe ne, ko da yamma ne, ko da rana, ko da dare? Ko kuma kai kam baka cajin wayarka a rana? To wannan dai ya danganta da wane irin waya kake amfani da shi. Idan wayan tana sha ai wannan kullum kullum mutum zai ringa caji ɗinta. Idan kuma mai riƙe caji ne ba wai kullum kullum ba. Kuma ai waya sai ta sauka mutum yake cajin ɗinta. So wannan ya danganta da ƙarfin batir ɗin wayan da kake amfani da shi. Idan waya ce mai riƙe caji sosai ba kullum kullum ake zaka ringa caji ba. Idan kuma bata riƙe caji dole koyaushe in ta sauka dole ka ringa caji ɗinta. Saboda idan kana son kayi amfani da ita dole sai da caji. Idan ta sauka kuma ai dole sai anyi caji. To wannan yadai danganta da yanayin wayan da mutum yake da shi ne.

Kana ci da cokali ko hannu? Kana ci da cokali ko hannu? Wannan yana tambayan ka ne idan kana cin abinci, da hannu kake ci ko da cokali kake amfani da shi wurin cin abinci. To, ni dai wannan ya danganta da al'adan mutane da kuma yanayi da kuma kalan abun da kake ci. Akwai abin da in za ka ci, dole ne sai da cokali. Akwai kuma abun da in za ka ci, da hannu za ka yi amfani da shi. Misali, idan za ka ci shinkafa, zai fi kyau ai ka ci da cokali. Idan kuma tuwo za ka ci ai zai fi kyau ka ci tuwon da hannu. To, wannan ya danganta da al'adan mutane da kuma addini. Wasu addini ya koya masu cin abinci da hannu ya biye lada. Wasu kuma ba su iya cin abinci da hannu ba saboda ba su tashi sunga ana ci da hannu ba sai da cokali. To wannan dai ya danganta ne.

Kana da dabbar gida? Kana da dabbar gida? Wanan yana tambayan ka ne, kana da dabbar gida? Dabbobin gida suna nan da yawa. Abun da ya haɗa daga kaza, akuya, rago, tsaniya, tinkiya, mage. Ga sunan de barkete. Dabbobin gidan suna nan da yawa. So ana tambayan ka kana da ɗaya daga cikin waɗanda aka lissafon nan. Kana da dabbar gida ko kuma a'a kai baka taɓa yin dabbar gida ba, ba ka da dabbar gida. Da yawa dai suna da dabbar gida saboda suna kiwo su kuma suna amfani da shu warin bukukuwa. Duk inda kaje dai majority zaka samu suna da kaza, suna da akuya, suna da raguna wasu har da tsaniya, wasu ga karnuka duka akwai. To ana tambayan ka kai kana da dabbar gida ko kuma ba ka da shi?

Wane irin ƙasa, wane irin ƙasa gidan ku yake da shi? Wane irin ƙasa gidan ku yake da shi? Wannan ana nufin wace irin ƙasa a gidan ku? Jarƙasa ce, yashi ne, farin ƙasa ne, ko kuma wane irin ƙasa ne a gidan ku? Toh wannan ma dai ya danganta da yanayin gari da yanayin wuri. Majority dai za ka samu inda garin.

Nawa matashin kake amfani da su? Nawa matashin kake amfani da su? To nawa ana tambayen ki, so nawa matashin kake amfani da su? Matashin me kenan? Matashi ana nufin yaro da bai girma ba, bai sofa ba, yana tsaka-tsakiya. To, so nawa kake amfani da shi? Kai matashin, a nawa suke?

Amfani da wayarka. So nawa kake amfani da wayarka? Wannan yana nufin ko a rana so nawa kake yin using wayarka, ko kuma so nawa kake amfani da shi, ko kuma kullun kullum kai kana amfani da waya ne duk inda aka ganka ko kana da takamaime lokaci.

Wane irin ice cream ka ke fi so? Wane irin ice cream ka ke fi so? Ice cream dai abun sha ne, abu mai sanyi da ake sayar dawa a cikin firiji. Shi ne aka tambaya wane irin ice cream ka ke fi so ko kuma wane irin ice cream ka fi so. So wannan ya danganta da yanayin ice cream da kuma sannyinsa. Wani yana son ice cream mai sanyi sosai, wani kuma yana son ice cream mai zaƙi. Ice cream dai majority abincin yara ne, duk da dai manya ma suna sha amma an fi alakanta shi da na yara.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki, kayayyaki na sakawa ko kuma wane lokaci kake ɗauraya? Mako-mako kake wanke kayan ka ko kuma sati ko kuma wata-wata ko kuma a duk lokacin da suka yi datti ka dai wanke wa kawai kake yi? So ana tambaya ne wannan ta wane lokaci kake wanke kayayyaki. To wannan dai ya danganta, idan mutum yana da kaya sosai kaga bai da lokacin wanke kaya, duk lokacin da ya tashi zai wanke. Wanda kuma bai da isasshen kaya dole ya wanke kayansa kafin ya saka su.

Yaya kake inganta aikin ku? Yaya kake inganta aikin ku? To wannan dai, ya danganta da wane irin aiki kenan. Aikin me kake yi? Kai ma'aikaci ne? Kai ɗan kasuwa ne? Ko wane irin aiki ake yi? Ya ingance aikinka? Ko kuma me kake yi don ka ga aikin ɗin ya inganta? Kai direban mota ne, kai ɗan kasuwa ne, kai ma'aikacin gwamnati ne, to yaya kake inganta wannan aikin naka da kake yi? Me kake yi don ka ga aikin ya inganta a gaban jama'a da kuma a wurinka kaiɗin?

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? To wane matsayi ka kai a wurin aikin da kake yi? Wane irin nasarori ka samu a wurin aikin da kake yi? Wane babban nasara ka taɓa samu a wurin da kake aiki? Sai ka faɗa mana kai wane irin nasara kake samu a wajen aikin da kake yi.

Kana cin salati. Kana cin salati. To a daidai abun da na sani dai salati ba abun ci bane. In an ce kama annabi salati, shi ne za ka yi salati ga annabi. Salati ba abun ci bane, so ba lallai bane a ce mutum yana cin salati. Salati dai kama annabi mai girma salati. Shi ne abun da ake nufi da salati. Ba yadda za a ce mutum na cin salati, saboda ba abinci bane ba abun ci bane. Sai dai a yi da baki a ambato sunan annabi mai girma mai daraja. Shi ne abun da aka fi sani da salati. So ba lallai bane mutum ya kasance yana cin salati saboda ba abinci bane.

Kana kulle ƙofa kullum. Kana kulle ƙofa kullum. Wato yannan de yana tambaya kullum kana kulle ƙofa idan za ka yi bacci ko kuma idan kana cikin ɗaki kana kulle ƙofa kullum ko kuma kana barin ƙofan ka a buɗe kullum. Da dare ne da rana ne ko da wani lokaci yaya kake barin ƙofan ka? Kana kulle shi ne kullum kullum ko kuma wani lokaci za ka bashi a buɗe wani lokaci kuma ka kulle shi?

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Ta yaya kai kake tabbatar da wannan aiki ingantacce ne? Ta yaya kake yi? Wane hanyoyi kake bi don tabbatar da wannan aiki ingantacce ne? Wane hanya da wane hanya kai kake bi? Wane irin aiki kuma kake tabbatarwa? So wannan ana tambayanka ne, ta wane hanya kake bi don tabbatar da wannan aiki ingantacce ne? Babu wani matsala a cikinsa. Yaya kake tabbatar da ingancinsa? Ina da ina kake bi don gani wannan aiki ingantacce ne? Ta ya kake tabbatar da hakan?

Kana taunawa goro? Kana taunawa goro? Kai mai cin goro ne? Kai ma'abocin cin goro ne? Kana son cin goro? Goro dai wani abu ne da mafi yawanci soppopi ke ci. Wa'inda suka kai shekara daga sittin zuwa sama. To kaima kana cikin masu ci kana taunawa? Akwai dai wa'inda mazajen da suke ci amma dai an fi samunsa a cikin wa'inda suka manyanta tsobbofi.

Yaya kake kula da gashin ku? Yaya kake kula da gashin ku? To gashi dai yana da yawa. Gashin akwai gashin ka, akwai na hamata. So yaya kake kula da shi? Yaya kake wanke shi? Yaya kake aske shi? Wane mai da wane mai kake shafa wa don ka kula da gashin ka? Yaya kake kula da gashin ku? Wane hanya kake bi don ka ga gashin ka yayi kyau, yayi laushi? Ta yaya kake yi kake kula da shi? Wasu abubuwa kake amfani da shi don kula da gashin ka?

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Wane irin kayan aiki kuke amfani da su? Kayan aiki dai kala kala ce to wace iri kuke amfani da shi a inda kuke? Ka lissafo mana waɗanne kayan aikin kuke amfani da su. Da wani iri, da wani iri aiki. Ko wanne yana da kayansa da za ayi amfani da shi. Ko wani kaya, ko wani aiki yana da kayan da zai aiki. Ko wani aiki kuma da kalan kayan da za a yi aiki da shi. To kai waɗanne kayan aiki kuke amfani da su a wurin da kake ko kuma a wurin aikinka? To wannan ya danganta da wani aiki kake yi kafin ma ka tabbatar da wane kaya za ka yi aiki. Idan kai magini ne, wane kaya za ka yi amfani da shi? Idan kai ɗan kasuwa ne, wane irin kasuwanci kake yi? Wane kaya kake amfani da su?

Wacce biki kake fi so? Wace biki kake fi so? Wane irin kalan bikin ka fi so kai? Idan ana biki wane irin kala ka fi so? Bikin gargajiya ka fi so ko na al'adu ko kuma na zamani? A ciki wane irin kala ka fi so a cikin bukukkuwa da ake yi? Idan ana biki a ɓangarenku wane kala ka fi so? Wanne ya fi burge ka? Ka faɗa mana wanne biki ka fi so. Wacce biki kake fi so? Wane irin kalan bikin kai ka fi so a rayuwar ka?

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Nawa nisa kake iya tafiya da ƙasa? Wannan dai a taƙaice yana tambayan ka, idan kana tafiya da ƙafa ba da abin hawa ba, za ka iya nisan kilomita nawa kenan ko mita nawa kana iya tafiya da ƙafanka ba tare da ka gaji ba ko kuma a rana kana iya tafiya da ƙafanka har zuwa ina? Ya danganta, in banda abun hawa da ƙafanka za ka iya tafiya ba ka gaji ba har tsawon awa nawa ko mintuna nawa ko kilomita nawa kake iya tafiyar ka ɗin. A taƙaice abun da ake so ka faɗa anan nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa. Idan a awanni ne, awa nawa za ka iya kana tafiya da ƙafa. Idan kuma a kilomita ne, kilomita nawa za ka iya tafiya da ƙafanka kana tafiya ba tare da ka gaji ba.

So nawa kake share gida? So nawa kake share gida? To wannan dai zai fi la'akari da a rana so nawa kake share gidanka? So ɗaya kawai kake sharewa idan ka share da safe shi kenan, ko kuma za ka share da safe, ka share da rana, ka share da yamma, ko kuma ka share da safe, ka share da yamma. So nawa kake share gidanka? To ya tambaya idan gida a kawai kake kuma akwai yara, akwai dutti kullum dole ka dinga sharewa duk lokacin da ya datti. Idan kuma ba yara babu dutti, idan ka share so ɗaya dai a rana ai ya wadata. To wannan dai ya danganta da wane irin gida kuma da wane irin yanayin datti ne yake a ɓangaren da kake.

Abincin rana. Yaushe kake cin abincin rana? Da wane lokaci kake cin abincin rana? A inda kake, da wane lokaci kake cin abincin rana? To abincin rana dai a ƙasar Hausa ana cin sa daga ƙarfe sha ɗaya, sha biyu, ƙarfe ɗaya, biyu har uku ko su ma har huɗu suna iya ɗaukan kafin su ci abincin rana. Wasu kuma ma ba su cin abincin rana idan suka ci da safe sai kuma da yamma kawai, shi kenan. To wannan ya danganta da gida-gida ko kuma yanayi-yanayi da ake samu. Amma dai abincin rana ana iya cin sa da misali ƙarfe daga sha biyu, ƙarfe ɗaya da ƙarfe biyu har abun dai sauƙa. Shine lokacin cin abincin rana.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Kuna amfani da ruwan rijiya? Tabbas muna amfani da ruwan rijiya. Mu man da shi ma kawai muke amfani da shi. Bamu da pompo kuma ba mu da bohol. Iya ruwan rijiya da shi muke kome da kome. Da ruwan rijiya muke girki, da ruwan rijiya muke sallah, da ruwan rijiya muke wanka, da ruwan rijiya muke wanke. Rijiya mu shine source of ruwan mu. Kome da shi muke yi. Ba mu da wanni in da muke samu ruwa sai a rijiya. Ruwan shamu ma shi muke sha. Kome dai da ruwan rijiya muke yi. So da ruwan rijiya muke amfani. Mu yi kome na rayuwa na yau da kullum. Duk abun da ya shafi ruwa, da ruwan rijiya muke yi. Da shi muke amfani.

Kana cire takalma a gida? Kana cire takalma a gida? Eh to, ana cire takalma amma ba a gida ba, sai dai in za a shiga ɗaki. Idan za a shiga ɗaki ana cire takalma sai a shiga. Amma a tsakiyar gida da takalma ake yawo, da shi ake yin kome. Sai za a shiga ɗaki ne ake cire takalma a shiga ɗaki. Idan aka fito kuma a saka takalma. A tsakiyar gida dai ba a cire takalma. Amma duk ɗakin da mutum zai shiga zai cire takalma. Idan ma bayin gida zai je kuma zai je da takalminsa. So ana iya shi ciga da takalmi a cikin gida amma ba de a cikin ɗaki ba. Ko da wani irin ɗaki ne ana cire takalmi kafin a shiga amma cikin gida ba a cire takalmi, ana yawo da takalmi a ko ina a cikin gida. Sai in za a shiga ɗaki sai a cire takalmi a shiga ɗaki.

Kana kwana a ciki, kana kwana a ciki ko a falo? To wannan dai ya danganta da yanayin gida. Dama wasu za ka samu sun yi gini ciki da falo. To cikin ne dama wurin kwana, falo kuma inda za a zo a yiɗi, a tattauna, a yi hira. In lokacin kwanciya yayi a cika cikin ciki, a yi bacci. To idan kuma ɗakin guda ɗaya ne babu falo fa dama iya ɗakin ne. So zan kwana a ciki, zan kwana a falo in dai ta kama kwanciya de inda mutum zai bacci hankalinsa a kwance duka a wurin ne zai kwanta koda a ciki ne ko a falo ne amma dai zai fi daɗi ka kwana a ciki. Hankalin ka a kwance ba ka da wani fargaba.

Wane abinci yake sa ka ji daɗi? Wane abinci yake sa ka ji daɗi? To ni dai duk wani kalan abinci yana sa ni daɗi. Muddin abincin ya dahu kuma yana da daɗi. Amma dai abun da na fi so in ci ya fi min daɗi kam ba kamar nama. In ci nama, nama kuma gasasshe wanda ya ji mai, ya ji yaji, in ji daɗi. In samu nama na in gama ci, in samu abun sha in sha a sama. Wannan ai shine abinci. Indai ɓan garen abincin gina jiki kuma ka samu tuwon shinkafa da miyan ka. Wanda yaji shima ya ji nama kaci. To abinci dai indai ya dafu an dafa shi da kyau yana sa ni jin daɗi. Sai kuma kayan ƙwalam. Abun da ya sami kayan ƙwalam shima yana sa ni jin daɗi duka.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Ta yaya kake kammala aiki a lokaci? Idan aka baka aiki, wane lokaci yake ɗaukanka kafin ka kammala shi? Kana jimawa kana aiki ne ko kuma kai mai saurin aiki ne? Cikin ƙanƙanin lokaci za ka gama aikin ɗin, to ta yaya kake kammala aikin da aka baka? Ni dai ina kammala aikina cikin lokaci kaɗan saboda ina da hazaka. Ina yin aikina cikin gaggawa, cikin natsuwa da sauri. Tana aiki zai yi kyau kuma zan kammala shi cikin ƙanƙanin lokaci.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Yaya danganta-dangantakarku da maƙwabta take? To dangantakarmu da maƙwabta, mu dai muna zaune cikin aminci, cikin alheri. Babu wani matsala tsakanin mu da maƙwabtanmu. Muna son juna, muna ƙaunan juna, muna ƙarfafawan juna, muna kuma girmama duk maƙwabtanmu. Muna cikin zamantakewa mai kyau da jin daɗi da duk maƙwabtanmu. Ba mu da wani matsala da kowane maƙwabcinmu. Muna zaune cikin aminci, cikin jin daɗi, cikin yarda da kuma girmamawa maƙwabtanmu. Mutanen arziki ne, mutanen kirki ne. Zamantakewar mu ta kai wani Zamantakewar mu dai yana da kyau sosai. Muna son junanmu, Alhamdulillah.

Kana shan madara? Eh gaskiya ina shan madara. Ni abokin shan madara ne sosai. Ai kullum ma ni sai na sha madara indai ina gida, kowane rana, kowane lokaci. Ba ne daga maimai lokacin da nake shan madara. Ko wane lokaci saboda ina son madara sosai. Madara ma yana cikin abun da na fi so. Ko wane lokaci na kan samu madara na sha indai da safe ne, da rana ne, da yamma na da dare ne. Babu wani lokacin da ba na shan madara saboda ina son shan madara sosai.

Yaushe kake kwana kullum? Yaushe kake kwana kullum? To, ni dai a gaskiya, muddin ina jin bacci zan kwanta kawai nayi. Indai har bacci ya zo min zan yi, bani da wani lokacin da nake bacci. Sai dai bai fiya, ban fiya bacci da rana ba. Da daddare na fi kwanciya na nayi bacci. So, a takaice baccin dare ni nake yi kuma shi ya fi min daɗi. Ba wai ina da takamaiman lokacin da nake bacci ba. Indai bacci ya zo kawai zan yi. Ko da wani lokaci ne ina jin bacci ina kan iya bacci na. Ba ran tsaya wani abu ba.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? To a gaskiya dai ni ban cika amfani da wutar lantarki ba. Saboda a ƙauye nake zama, bamu da ma wutan lantarki, sai dai a samu ɗan janareto ko power bank a ringa cajin waya da shi. Saboda bamu da wutan lantarki, eh, bamu da wutan lantarki. So muna amfani da janareto, da sola, da kuma power bank don yin cajin wayoyinmu ko kallon talabijin ko wani abu makamancin.

Kuna samun horo a wurin aiki? Kuna samun horo a wurin aiki? Tabbas muna samun horo a wurin aiki sosai sosai. A wurin aikinmu ana horar da mu. Duk safiya sai an horar da mu. Ko wane safe idan muka je aiki sai an horar da mu. Horo daban daban, na yau daban, na gobe daban, na jibi daban, na gata daban. Ana horar da mu sosai sosai a wurin aikinmu. Musamman ma idan an ce yau ranar Litinin ce muka je wurin aiki to sai an zo an horar da mu na minti talatin zuwa awa ɗaya kafin kowa ya je ya ci gaba da aikin da zai yi a lokacin.

Kafi so? Wane kayan marmari kafi so? To ni dai duk kayan marmari ina so. Kuma wane irin kayan marmari ne? Abun da ya shafi daga kan goiba, ayaba, piya, mangoro, aful. Ko wane irin kayan marmari ina sonsa sosai sosai. Kuma ina cin ko wane irin kayan marmari. Du wanda na samu ina so ina ci.

Nawa takalma kake da su? Nawa takalma kake da su? To a ƙalla dai ina da takalma daidai gurgudo. Don ina da takalma abun da ya kai kamar ƙafa goma sha ɗaya zuwa sha biyu. To ina da takalma dai daidai gurgudo na sakawa kam. Alhamdulillah ina da shi. In na saka na yau, gobe ba zan saka shi ba, jibi ma ba zan saka shi ba sai zuwa bayan sati ɗaya. Domin ina da takalman sakawa daidai gurgudo. Za kai ƙafa sha ɗaya zuwa sha biyu. Amma yanzu da yake roaming lokacin rani ne ba kowane takalmi ake sawa ba. So akwai wanda za a sa akwai wanda kuma ba za a sa ba.

Menene burin ku a aiki? Wane buri kake da shi a aikin da kake yi yanzu? Me ye kake son ka cim ma? A aikin da kake yi ɗin wa, meyene kake son ka cim ma? Me da me kake son ka cim ma a wannan aikin da kake yi yanzu? Wane buri kake da shi a ka?

Yaushe kake yin wanka? Yaushe kake yi wanka? Da wani lokaci kake yin wanka? Shin wankanka da safe ka ke yi in ka tashi bacci ko kuma in ka tashi aiki ka dawo da yamma ko kuma da dare in za ka yi bacci lokacin ne kake wanka? Da wane lokaci kake wanka? To, ni dai a gaskiya, wan ina yi in zan tafi aiki, in yi wanka. Na dawo aiki ma in yi wanka. Diga lokacin kan shi kenan. Wani lokacin kuma ina yin wanka da dare idan na gaji sosai. In na dawo aiki na gaji, sai in ɗan kwanta, in huta can da dare sai in yi wanka kafin na yi bacci. So ya danganta da aikin da na yi a rana.